Eh, ina duba kalanda kullum. Kalanda abu ce wacce ake amfani da ita wurin duba kwanaki. Tana da, ah, watanni sha biyu sannan kuma duk wani wata kwanakinta sun bambanta. Akwai January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Kalanda duba ta a kullum yana da amfani, ah, sabida, ah, mutum ya san, ah, tsare-tsaren da zai yi a ko da yaushe. Ta hanyar la'akari da hakan, ah, in kowane rana kana da abin da za ka yi, kana iya zuwa ka rubuta shi a kowacce rana. Yau zan yi kaza, gobe zan yi kaza, jibi zan yi kaza da dai sauransu. Wannan zai taimaka wa mutum wurin hurɗuɗin shi na al'amura na yau da kullum.

Eh, ina yawan tsaki. Tsaki abu ne da ake yin shi, ah, a yayin takaici ko kuma haushi akan wani abu. Mutum ya yi haushi, yakan yi tsaki ko kuma aka ɓata rai akan wani abu ko kuma takaici akan wani abu. Duk wannan na sa mutum yayi tsaki. Dukda tsaki ba abu ne mai so. Ah, misali in ka ma wani ya ɓata ma rai kayi mai tsaki, musamman yana gaba da kai ko ya girme ka. Ah, abu ne na rashin kunya, wanda ba zai so haka ba. Ko kuma na ƙasa ƙarami yayi ma babba tsaki ko kuma ko babba ne ma ya ma ƙarami tsaki, ah, bai zai ji daɗi ba. Kaman abu ne na wulakanci in ka yi ma wani da sauransu. To amma in ka na cikin takaici ne wannan kayi, bazai zama damuwa ba. Ah, hanya ce ta nuna, ah, rashin jin daɗin ka ko kuma nuna kana cikin damuwa da dai sauransu.

Ƙafafu dai su ne, ah, abubuwan da mutum yake amfani da su a sassana jikin mutum da yake amfani da su yayin tafiya. Ah, sannan lokacin da mutum ya zauna yakan canza, ah, yakan lanƙwasa ƙafafun shi, ah, yadda yake buƙatar yayi. Ƙetare ƙafafun shine kai ɗaura ƙafa ɗaya a kan ɗaya wanda, ah, mutum yana zaune yana hutawa yakan yi amfani da hakan. Amma abune wanda ya danganci mutum wani hakan yana mai daidai a zama, wani kuma hakan baya mai ya zama. Musamman, ah, zamane na manyan mutane wanda misali sarakuna ha zauna a ƙasa ko manyan mutane hamshaƙai masu da sauransu da waye su zauna, ah, karkasin miƙe-- miƙan da ƙafafun su. Yawanci a ƙasa ne sukan ƙetare ƙafafun su. Ah, alama ce ta zamana girma, ah, ta alfarma da dai sauransu.

Bango dai shine ginshiƙin gida. Idan za'a gina gida ko ɗaki, to ana gina bangwaye. Aaa, wa ina so kama daga gefe, kusurwa huɗu, wanda za su bada ɗaki ko gida. In kuma bango ne na katanga, shi ma haka ya bada kusurwa huɗu. Ya ko kuma dangane da yanayin filin, a haɗa shi ya bada katanga. Sannan bango suna da nau'i, ana iya sa mishi launi kala kala. Aaa, dangane da buƙatar mai shi a yadda yake so bangon ya kasance. Aaa, za a iya samun bangona masu launin fatsi fatsi, za a iya samun fari, za a iya samun kore, green, da dai sauransu. Amma muna da bangwaye, lokuta mafiya yawancin lokaci akan yi amfani da kalan fenti. Aaa, ko kuma launi da yake a me duhu. Ah duk kalar da za'ayi amfani da shi ana amfani da kala da zai zamana me duhu. Saboda bango wurin jingina ne na mutane, ah da dai sauransu musamman na ci, na waje. Amma na cikin ɗaki ya bambanta shi. Shi wannan ana iya saka mai haske saboda cikin ɗaki ne da dai sauransu. Gida ba bango ko kuma bango yana daga cikin abin da ake ƙawatawa matuƙa a gida. Sabida ahh, shi idan yayi kyau gida zai zamana yayi kyau amma idan ya zamana bango bai samu launi mai kyau ba, to bango yakan zama yakan ɓata yanayin gida da sauransu.

Tufafi sutura ce da mutane ke sawa da rufe jikinsu da tsaraicinsu da kuma kwalliya. Sannan tufafi, ah, ya danganta da yanayin al'ada da addini ga mutum. Saboda tufafi suna iya bambance yare da ma gurin da mutum yafito yana iya bambance haka misali. Ah, yana buƙatar tufafi masu kyau, ah, musamman masu tsawo, wanda ba su kama jiki ba, ah, wai inda, ah, na al'ada muke nan da sauransu. Ah, sannan akwai tufafi na wasu al'adun da ana ganin su a garin cewa daga wannan al'ada mutum ne, daga wannan ƙabila mutum ya fito kuma daga wannan yanki ya fito, ah, da sauransu. Sannan tufafin nan akwai gajeru. Wa yan da suke gajeru da ake kira jumper. Wa yan da ba su da tsawo, ah, ana sa su, ah, suma ana akwai masu tsawo, akwai masu kama jiki. Wa yan da akasari mata kan yi amfani dasu da kuma wasu maza a wasu lokuta. Sannan akwai marasa kama jiki masu faɗi ake kiran su bubu. Ah, su ma ana amfani da su, ah, wurin sa, wurin rufe jiki da dai sauransu. Tufafi abu ne mai kyau wanda ku zan ce shi ya raba tsakanin, ah, dabba da mutum. Saboda dabba bata damu ta rufe jikinta taɓa da sauransu. Amman mutum saboda ya banbanta da dabba yana da hankali yana amfani da tufafi gurin rufe jikinshi da dai sauransu.

Kana motsa jiki kullum. Motsa jiki abu ne mai kyau wanda yana ƙara lafiya na jikin ɗan adam. Sannan yana kawar da cututtuka a jikin ɗan adam. Mutum mai motsa jiki, yana cuta tana wuyan kama shi. Sannan ko da ta kama shi, tana zuwa mai da sauƙi fiye da wanda bai motsa jiki. Rashin motsa jiki yana kawo nauyin jiki, yana kawo ƙiba, kasala, da wasu ma cututtuka da sauran su. Motsa jiki abu ne mai kyau ana buƙata aƙalla a sati. Ya zamana mutum yana motsa jiki, shi motsa jikin nan ba dole sai an yi gudu ba akwai motsa jiki na tafiya, wanda tafiya kawai zaka yi, wanda jikin ka zai motsa koɓan jikin ka ras motsa da dai sauran su. Akwai motsa jiki zakai na gudu, akwai motsa jiki na ɗaga ƙarfe da dai sauran su. Sannan kuma akwai motsa jiki ta hanyar aikace aikace a cikin gida, a kamfani da dai sauran su. Motsa jiki abu ne mai kyau ana so dai ya zaman mutum kada kullum ya zamana aikin shi a zaune yake ba bu tashi da motsa jiki da sauran su ko kuma a kwance da dai sauran su.